A ce menene abin sha na fi so, ko in so. To, ruwa ne ai. Ina son ruwa. In ka bani Fanta da Sprite kuma ina son sha amma giya ma gaskiya sha sha ina so. Nono ina son sha nono mai kyau.

Inason ɗaukan hoto amma ba kullum kuma ina ɗaukan hoto inason hoto mai kyau fa. Amma ba kullum ba. Akwai wani lokaci zan ɗauka amman wani lokaci ba zanyi ba.

Wacci, mene ne na son chanza wurin aiki? To a wucin can ba giya na ba, bana son chanza wuri amma to akwai wani ofisa aikinmu yana ba mu damuwa da yawa. Ba ya son aiki da lokaci, in ya zo kuma bacci ne, yana son bacci da yawa. In ka, in ka, in ka, in ka na so ka shiga, aka kira sunan shi kaman a akuya kafin ya tashi bacci. Ni yana son, ina son a canza mishi kawai. Bana son shi.

Kace yaya dangantakana da bokin aiki? To aiki mana, mu muna mu zamu fara aikinmu mu gama dashi kawai ba wani damuwa ba wani shirye-shirye. Mu fara aiki mu gama dashi kawai hakane, yayi kyau.

Wannan menene fure ina so to, me suna shi kuma? An ce ko rose flower ko rose me shi ne, wancan yana so, wancan kede ina so.

Me na ci a wurin aiki? To abun ci mana akwai tuwo, akwai shinkafa, akwai nono za musha. Shine abun, abun ci aiki.

Lokaci ina zuwa gidan fim, eh ina je ina zuwa gidan fim sha. Wani lokaci na je gidan fim da, da, da wuri zamuje tare mutsaya mu kallo sabon film. Eh ina, ina zuwa.

Kace ina cin abinci da cokali ko hannu. To akwai wani abincin mu zamu ci da hannu mu akwai wani zamu ci da cokali. Inka bamu tuwa in munsamu tuwa zamu ci da hannu da miya. Mun samu shinkafa da miya za mu ci da da cokali. Haka kawai ba wani damuwa ba.

A ce ina karanta jarida don rayuwan nan ya fi karanta jarida ba wani sai ya fara karanta jarida ba. A wayan hannun mu ga data ga internet ya zai yiwu mu zo mu fara karanta jarida bana karanta, na karanta amma ba yau ba. Ina amfani da waya na, duka abun ina so ya na cikin waya na to na jin karanta jarida ba.

Kace mai na son saya kasuwa to zan saya abinci mana, saya abun sha, sabon abun saya abinci za mu ci. Dukkan abun zan saya a kasuwa shine.

Ace nawa kuɗin lan kati. A Najeriya nan mu ba, ba, ba mu so, ko ba mu san kuɗin dankaci a wata ba. In ka, in ka ba mu to an ba mu, ba mu, ba za mu yi komi ba. Ni kuma ni ba, ban, ban san shi ba. Baye.